Sosai kuwa, ƙwarai kuwa ana rufe baki lokacin da ana hamma, ina toshe baki da hannu domin kar iskan baki na ya shafi wani. Kuma an koya mana a makarantar kana hamma ko kana tari, ka sa hannu ka rufe baki kar kuɗa ya shiga maka baki ko irin ƙwarin da ba ƙwarin da suke fire wannan su shiga maka baki. Don sun shigar maka baki zasu wuce ta makogaron ka sai su sa ka su shaƙe ka a wuya ka shiga tari. Shine amfanin in kana hamma. Ni kamar iri na ma ina rufe baki na ko in tare da hannuna ko in ɗan masa bakin tare da kaya, rufe da kaya zan in yi hamma na hankali a kwance. Don akwai hamma da in kana ka wage baki in kana cikin mutane akwai yanda yake bai da kyaun gani, kuma wani abun don ka kiyaye ma ƙwari ya shigar maka baki.

Gaskiya ne, zaman kan gwiwa gaskiya ni bana iya yi don yana ɗan sa ni, yana sa ni ina ɗan jin ciwon a gwiwa na. Ni ban iya zaman kan gwiwa ba amma dai na san dai masu cika yin irin zaman na bahaushe ne, irin bahaushe dattijan cikin Hausawa su suke irin zaman kan gwiwa. Don abin da suka tashi a ciki ne sun girma a cikin shi kuma bara su iya dena ba. Amman ni kam gaskiya zaman kan gwiwa yana ɗan sa ni ciwon kaf, ciwon gwiwa. Shi yasa bana iya yi. Ina yi zaman naman, zaman da mutane suka saba yi ne amma na zaman kan gwiwa na bana yinsa gaskiya. Na yi, inda na yi aiki, wanda shagon da na yi zaman aiki, na yi aikin da na ɗauka kayan nauyi dewa kuma sai yanzu yana bani wahala a gwiwa. Shi yana cikin abun da yasa bana iya zaman kan gwiwa.

To ina kamala aiki a lokaci don in samu inyi waɗansu abubuwan da suke gabana kuma in samu in kama hutu, dan huta kaina. Sai in shirya don aikin gobe. Don ban ƙare aiki akan lokaci ba, ze ɗan sani in ɗauka nauyin aiki, waɗansu sauran aiki bari in iya shigan waɗansu aikin ƙarasa ko aikin gida ko aiki a wurin, wurin gagabun wurin aiki na shasa ina dage ƙare aikina koya koya dage yin aikin in ƙarasa. So kamala aikina sosai akan lokaci kam abu ne, ko dokama ta bamu a wurin aiki mu dage muna ƙarasa komai da muke yi akan lokaci.

Ni nafi son miya mai ɗan sanyi dai ba zafi sosai ba. Don miya mai zafi yana ƙonin arce, kuma in ya ƙoni arce yana sani bana samun jin daɗin miyan ɗin. Bana son zaƙin miya, ko ya yake ko ba zaƙi ko ba, ko ba daɗi. Bana samun ji daɗin miyan ɗin yanda aka dafa shi. So, koya, koya ina dage dai in ci miya ko bada ɗan zafi sosai ba dai, ya zama abun da ina ci zai iya yana wuce maƙogoro na bare bani wahalan ci ba. Don ina ci miya da zafi zai sani na ɗan dakatar da ci. In naci kaɗan, in dakatar, in ci kaɗan, in dakatar. Yasa ina dage dai koya, koya ciya mi, ci miya da ɗan sanyi. Kuma abund yasa ina cin miya mai sanyi don yana wuce maƙogoro da sauri ba abune zaka zauna na kana ba ma kanka wahala ko kana jira yayi sanyi ko yasha iska kamin ka ci ba.